Gaskiya maganan da nake yi na dan uwa a gurin aiki in an mun ƙunƙunai, in an mun ɓata mun rai to ko wai za a gani ina ƙunƙunai ne, ina duk abubuwan da bai kamata ba saboda asan eh na damu an ɓata mun rai to shine.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To gaskiya yanda muke sadarwa a wuri aiki muna ansan munban kowa ne ko a ansa username din kowa na internet ɗin shi, ko a buɗe group duk abin da ya kamata ƴan gurin aikin suna ciki sai a sa kowa ya gani.

Wacce hannu kake amfani da ita? Gaskiya hannun da na fi amfani da ita, na fi amfani da hannun dama ne domin shine komai nawa da abubuwan da zanyi gaskiya nafi yi da hannun dama.

Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? To, babban nasaran da muka samu a aiki da kwai wani aiki da muka yi a dubu biyu da ashirin da huɗu, mun yi wani aiki da ake ce mai mining gaskiya mun samu babban nasara domin mun samu daloli.